Kai, kai, me yasa yaran nan suke haka? Eh, me yasa yaran nan suke haka? Eh, duba yanda suka yi ku-ku-ku-ku-ku-komai ku-ku-kowa da kowa. Eh, Amina, Amina, oya ki zo nan, ki zo nan yanzu, yanzu nan ki wanke mun, ki-ki-ki wanke mun nan. A'a, ya za ayi kuci abinci? Ku-ku-kuma ka kuma ka ya zaman, ya zaman tocewa ba-ba-ba-ba-ba ra ku riko ba-ba-ba ra ku wanke kowa ba komai ba. Eh, ya za ayi duk kun bar tukunya a nan baku baku wanke ba? A'a, me yasa kuke yin haka? Eh, me yasa kuke yin haka? Inda komai tafi kawai, kun bar komai da komai baku wanke ba, eh. Kai, kai, eh, Shuaibu ka zo nan. Ina ta, ina ta lura da kai tin-tini na gan cewa kana shan ruwa. Wane irin ruwa kake sha? Wane irin ruwa kake sha, eh Shuaibu? Kai, kai, eh, Shuaibu ka zo nan ina kan. Kasan ruwan da kake sha kullum-kullum anan gidan ku-ku-ku-ku-ku, eh, yanzu ruwa zai ƙare yanzu. Babu a ruwa babu, a babu a ruwa cikin dispenser. Eh, ko ba pure water. Idan ba ka, idan ba pure water, ka je ka-ka-ka je ka ɗauka ka je ka-ka ɗauki kofi. Eh, ka je ka ɗauki kofi ka sha ruwa. Aa keh kazamiyace ke gazanti. Da i-i-idan, idan, idan baki kula da, idan baki kula da gidan, gi-gida, gida ba, ya za a yi ki ki lodda gobe ki kula da gidan mijinki? Eh, baki san ko cewa wata rana za ki je gidan mijinki ba? A'a, baki san cewa wata rana za ki je gidan mijinki ba? Kawai ki ki bar kowa ku kumai da kumai a-a-a-a-a yaniya. Ah, wallahi tallahi ha Allah, Allah, Allah, Allah. Karki, ki taimaka mun. Eh, in dubi, in dubi i-i-i-in duba ya, in-in-in-in duba yaran nan. Eh, ah, ah, a'a. Ina wuni sanda zuwa. Yaya, yaya, a'a, a'a. Yau kin ce kin tuna da ni. Yau kika tuna da ni. Yau kika tuna da ki, kika tuna da gida na. Malama ina wuni. A'a, me yasa? Duk kullum kullum ina ta kiran wayan ki wallahi talahi ba ki a ɗauka ba. Kuma ranar da kike ɗauka wayata, ya ki, ya ki bani wani excuse. Eh, ina nan, ina nan, ina nan. Ai kin san ni ce wanda ake, ni ce wanda ake da nake kiranki. A'a, ya haka ya yi ya iyale. Ya kowa da kowa, ya aiki. Bari inbaki lemu. Amina, Amina, Amina ki kawo wa malama lemu. Malama tana nan. Okay, ki kawo shi ba ki sa, ki sa, eh, ki sa kofi ba. Ehen, ki sa kofi. Okay, okay. A'a, eh, malama yanzu meya kawo ki gida na. Domin na san cewa abin da ya kawo ki gida na is important. Idan kuma ba important ba, bari mu, bari mu ke, ke, ke, bari ganki cikin gida nawa. Okay, ah, 'yarki zatayi aure. Ehen, ni na fada. Cewa na san ki, na san ki. Idan bai yi important ba, bari ganki a gida na ba. A'a. Ƙawaye nama su zo su gan cewa yaya ta zata yi aure. Ke kuma ko ke ba yaya ta ba ce. Eh, ya. Eh, ya. Ah, nawa ne, nawa ne, eh, kayan? Nawa ne kayan? Eh, ya babu komai. Ai dubu casa'in ne babu komai. Za mu siya, za mu siya. Ehen, raki bani samfu domin nima in nuna wa wa, wa, eh wayanda za, da zan nuna wa. Okay, na gode, na gode. Allah ya kawo rana, Allah ya sa mu dace. Amin.

A a, a a mama, mama ki daina, ki daina, ki daina, a a ina, ina wayan da kike si-- ina wayan dakike sa a baki? A a, ya za'ai ki dinga sa wayan nan a baki? Eh, ka, ka ga, ka ga takalmin ta, kaga, kaga inda ta ajiye takalminta, eh? Yanzu kuma waya kike, kikeson kiyi amfani da shi, eh? Yanzu kuma waya ki kike sa a baki. Eh mama, mama, mama waya kike sa a baki? Wayan babanki ne. Wayan babanki ne, kada kisa wayan babanki abaki, waya gashi, waya gashi, gashi, gashi, yi haƙuri. Ehen, eh maigida, don Allah inaso in tambaye, in tambaye ka, me yasa muryanka tanada ƙarfi ko a hankali? Eh, muryanka tanada ƙarfi mana. Wallahi maryanka tanada ƙarfi. Idan ranar datake, ranar datake magana a waya duk maƙocinmu suna jin abunda kake faɗa. Duk maƙocinmu suna jin abunda suke-- kake faɗa. Ai baida kyau, eh. Baza kayi, baza kayi magana ba, baza kayi magana a hankali ba. Kana magana, kana magana, kana magana, eh. Kana ma-ka-ka-kana, kana magana, e-e-e-e kana, ah, kana ihu, eh. Idan ma kana magana a hankali ai yayi, amma kai idan ma bakayi magana da-da-da ƙarfi ba, baza kasan baza kasan cewa kake magana ba. Don Allah kayi yaƙuri ba, ehen. Nasan cewa ni ban kai, ni ban kai, ni ban kai correcting in ka ba amma kasan da mat-- da, eh, matanka da nakeyi, nake idan kanayin abunda baza ka, bai zai, baida kyau. Right dina ne cewa in-in-in-in-in-in-in dena ka, eh. Idan munasom muyi magana a-a ɗakinmu duk maƙociyar mu suna ji, ita, su haka sukeyi a ɗakinsu. Su idan za su yi magana ai ka gan cewa kawai zasu yi magana babu wanda zai ringa ji amma idan, idan, idan yakai namu duk kowa zai iya ringa ji. Ai ka gan cewa babu kyau. Ka gan cewa bai da kyau mana. Hmm, bari, bari inje, bari inje in wanke bakina, eh. Tun safe ban wanke baki ba. Tun safe ban wanke baki ba, bari inje in wanke baki. Idan na wanke baki, idan na gama wanke bakina zan, zan, zan ci abinci domin ma banci abinci ba, eh. Kai baza ka tashi ba kayi, kayi, kaci abinci, ka wanke baki ba ko ka wanke bakinka, eh? Okay, bakomai.

Safiyanu, wane lokaci na rana kake, kake so? Domin ina son, ina son ka je ka yi min wani abu. Ƴata idan ta dawo daga makaranta tana son ta rubu-- ta yi rubuce, za ta ringa rubuce rubuce ne, eh. Kuma assignments inda anka ba su, za ta rata ji-- zata, zata, tana yin ta kuma zata ce, zata ce ba ta son kowa ya ringa damun ta. Wallahi na gaji. Eh, shi yasa nake tambayole-- na ce in tambaye ka cewa wane rana kake, kake so, eh, zaka zo, zaka zo gida na zaka yi mun fenti ɗin duk gidan, duk gida wallahi. Kuma yaran nan basa son, basa son aiki. So idan ma za ka zo, kawai za ka zo, za ka, za ka, eh, za ka, idan za ka zo, za ka kawo, za ka kawo kaman ma, ma, eh, eh, kamar mace guda biyu da za ta, ta yaka da aje kaya. Domin ma ƴata, ƴata na farko, oh, eh, eh short sha bana son, bana son yin, bana son in yi maganar su domin yanzu, yanzu za su ce su, eh, sun gaji, su sun gaji kuma babansu, babansu bai, bai son a ringa damun ƴa'ƴan sula. So idan kana zuwa, ka kawo mun, ka kawo kada ka damu da kuɗin su ni zan biya ka. Ni zan biya ku, eh, eh, su. Zan biya ka kuɗin su. Ah, ƴata ne take nan, ƴata ne, ƴata ƙarama ne take nan take, take disturbing. Tana, tana son idan abun da take so ni zan ba-- idan, idan na ba ta zata, zata yi shiru. Idan na ba ta zata yi shiru. Oh baby, oya, ngo. Baby ngo, baby ngo. Eh hen kana ji na Shaibu? Kada ka, kada ka, kada ka, kada ka, ka kula da su jiyo. Ƴa'ƴa na ne suke, ƴa'ƴa na ne suke ihu a nan. Ehen, so eh, eh na tuna, na tuna, na tuna yanzun. Don Allah, eh ka faɗa wa, don Allah ina son in roƙe ka. Eh, eh makociyata ta ce mun adashin da muke yi tana son ta shiga. Don Allah. Adashin da muke son in yi ta ce mun eh tana son, eh excuse me, adashin da muke son, eh muke son mu fara ta ce mun za ta yi, like cewa ta yi joining mu. Amma ni nace mata ba ni kaɗai bane, cewa akwai wasu, so zan tambayeka don Allah ka faɗa wa, ka faɗa wa mamanka cewa, domin na yi ta, na yi ta trying in wayan ta, ban samu ba. Na yi ta trying in wayar ta ban samu ba. Don Allah ka, ka kai mata saƙo da cewa don Allah, eh makociyata ta ce za ta, za ta yi like ta yi joining ɗin mu, eh, eh a kan adashin. Don Allah kin ji? Ka ji? Oho, eh, eh don Allah Shaibu kada ka, kada ka yi haƙuri. Yara na ne suke, suke yi disturbing ɗina a nan. Eh, yara na ne suke, suke yin disturbing ɗina amma zan kira ka na baya. Idan na kira ka don Allah ko ka ba wa maman ta, mamanka waya, in yi mata magana da kaina ka ji? Na goge.